Ina kake ajiye makullan ku? Ina ajiye makullai a wuri guda na musamman, wuri da na saba wanda baya sauyawa domin in guji mantuwa ko rikicewa. A yawancin lokuta ina ajiye su a kan ƙaramar kujera kamar ƙaramar ƙugiya ko tebur kusa da ƙofar shiga gida domin duk lokacin da zan fita ko zan shigo, idona zai gan su nan take. Da farko dalilin da ya sa nake ajiye makullai a wuri guda shine tsari da sauƙin rayuwa. Mutum ba shi da tsari akan irin waɗannan ƙananan abubuwa sau da yawa yakan ɓata lokaci yana neman makulli. Amma idan kana da wuri guda da ka ware ba sai ka riƙa tunani ko neman ko ina ba. Ka san inda zaka dosa kai tsaye. Haka kuma ajiye makulli kusa da ƙofa yana da amfani sosai saboda ɗabi'a. Lokacin da mutum ya shigo gida, abu na farko da zai yi shine cire makulli. Idan ya saba da ajiye su a wuri guda sai kawai ya rataya su nan take. Hakan yana rage yiwuwar a bar su a aljihu, akan kujera ko a wani wurin da za a manta da su ko su faɗa ba a gani ba. A wasu lokuta idan zan fita naɗan, naɗan lokaci kaɗan ina iya ajiyar makulli a aljihuna ko jaka. Amma da zarar na dawo gida sai na mayar da su wuri na musamman. Wannan yana nuna cewa ko da ina ɗauke da su a waje, ina da tsarin dawo da su wuri guda a gida. A bangaren tsaro, ajiye makulli a wuri guda yana taimaka min wajen kula da tsaro. Ina gujewa ajiye, ajiye su a wurin da ba a iya gani ko inda baƙi za su iya ɗauka cikin sauƙi. Wurin da nake ajiye su na kasancewa a fili gare ni amma ba dole ba ne ya zama a bayyane ga kowa. Haka kuma ina amfani da zoben makulli "key holder" kenan wanda ke haɗa dukkan makullai na wuri guda. Makullan gida na ofis ko na keke ko mota idan akwai. Wannan yana rage yawan rikicewa kuma yana sa in san cewa duk makulli na suna tare wuri ɗaya ba su watse ba. A bangaren mantuwa, ajiye makulli a wuri guda yana rage damuwar safe. Akwai mutane da yawa da suke makara aiki ko alƙawari saboda neman makulli. Amma ni saboda na saba da ajiye su a wuri na musamman ina samun kwanciyar hankali domin na san bazan ɓata lokaci ba. Haka kuma wannan ɗabi'a tana koya wa mutum hankali da kula da kaya. Makulli ƙaramin abu ne amma muhimmancinsa babba ne. Idan ka rasa makulli za ka iya shiga matsala ko dai ka kasa shiga gida ko ka kashe kuɗi wajen soya makulli ko kuma sai ka kira an yanke kwaɗo ko an buge ƙofa sannan ka samu ka shiga. Saboda haka ajiye shi a wuri mai tsari yana da matuƙar muhimmanci. A wasu lokuta kuma idan ina tare da iyali muna da wurin ajiyar makullai na kowa inda kowa ya san nan ne wurin makulli. Wannan yana taimakawa kowa a gida musamman idan ana gaggawa. Kowa ya san inda zai je ya ɗauki makullinsa ba tare da tambaya ba. A bangaren rayuwa gaba ɗaya, ajiye makulli wuri guda yana nuna cewa ƙananan tsare-tsare na iya kawo babban sauƙi. Abubuwa da muke raina a rayuwa, karin makulli idan ba mu kula ba da su, su su ne kan zama sanadiyyar damuwa. Ina ajiye makullai a wuri guda na musamman mafi yawanci kusa da ƙofa, ƙofar shiga domin tsari, sauƙi, tsaro da kwanciyar hankali. Wannan ɗabi'a tana taimaka min sosai wajen rage mantuwa da ɓata lokaci. Shi makullai ya kamata ace mutum ya san tabbas ga inda yake ajiye su cikin tsari domin wannan tsari ne mai kyau yana kare mutum daga ɓata lokaci. Kuma makullan ya kamata mutum ya ce yana da wasu daban wanda ya ware ya ajiye su a can waje. Ina kai wasu makullai na can gida.

Kana shan ruwa mai sanyi? Eh, ina shan ruwa mai sanyi amma ba a kowane lokaci ba kuma ba tare da wuce gona da iri ba. Ina shan ruwa mai sanyi ne bisa ga yanayi, lokaci da kuma yadda jikina yake awancan lokacin. A ganina shan ruwa ko mai sanyi ko na al'ada abu ne mai matuƙar muhimmanci ga lafiyar mutum. Da farko shan ruwa mai sanyi yana da daɗi sosai musamman a lokacin zafi, a lokacin da rana tayi tsanani ko mutum yayi aiki mai nauyi ko kuma ya fito daga rana. Shan ruwa mai sanyi na iya sa jiki yayi sanyi da walwala. Zuciya kan ji daɗi, gajiya ta ragu kuma mutum ya ji kamar sai ya samu sauƙi nan take. Haka kuma ruwa mai sanyi yana taimakawa wajen rage zafin jiki. A wasu lokuta idan mutum ya fito daga rana ko yayi motsa jiki, shan ruwa mai sanyi na iya taimakawa jiki ya dawo daidaito. Wannan yana sa mutum ya ji natsuwa da kwanciyar hankali. Sai dai kuma ina kula sosai da lokacin da nake shan ruwa mai sanyi. A wasu lokuta idan mutum ya fito daga rana ko yayi motsa jiki, shan ruwa mai sanyi na iya taimakawa jiki ya dawo daidaito. Ba na yawan sha- shan shi da safe sosai musamman idan ban ci komai ba. Haka kuma ruwa mai sanyi yana taimakawa wajen rage zafin jiki da da en sauransu. A wasu lokuta idan mutum ya fito daga rana ko yayi motsa jiki, shan ruwa mai sanyi na iya taimakawa jiki ya dawo daidaito. Ba na yawan sha- shan shi da safe sosai musamman idan ban ci komai ba. A irin wannan lokaci nafi shan ruwa na al'ada domin yana da sauƙi ko ga ciki. Ba hana kai gaba ɗaya ba kuma ba wuce gona da iri ba. Amma bayan na ci abinci ko da rana tayi zafi ko ina cikin rana ko kuna aiki mai nauyi sai in iya shan ruwa mai sanyi kaɗan. A wuraren da zafi ya yi yawa mutane sun fi shan ruwa mai sanyi saboda yanayi. A bangaren lafiya mutane da yawa suna da ra'ayi daban daban game da shan ruwa mai sanyi. Wasu na cewa yana iya haifar da mura da ciwon maƙogwaro musamman idan an sha da yawa ko a lokacin da jiki baya bukata. A bangaren jin daɗi shan ruwa mai sanyi wani lokaci yana sa mutum ya ji nishaɗi. Bayan aiki ko karatu shan ruwa mai sanyi na iya zama kamar ladaga kai. Saboda haka ni ina ganin daidaito shine mafi muhimmanci. Haka kuma shan ruwa mai sanyi yana da alaƙa da al'ada da yanayin wurin da mutum yake. Sabida ya kan taimaka amma a wuraren da sanyi ya fi yawa mutane sun fi shan ruwa na al'ada ko mai ɗumi. Abin da yafi muhimmanci shine shan ruwa isashe. A wasu lokuta kuma idan ina jin alamun mura ko ciwon maƙogwaro ina rage shan ruwa mai sanyi. Wannan yana nuna cewa jiki kan saba da abin da ya dace da muhalli. Amma duk da haka ina kula da cewa ba na dogaro da shi kullum. Ina haɗa shi da shan ruwa na al'ada domin jiki yayi daidai. Haka kuma shan ruwa ko mai sanyi ko na al'ada yana taimakawa jan aikin jiki gaba ɗaya. Yana taimakawa narkewar abinci, zagayawar jini, yin tsaftace jiki daga latti. Ina shan shi idan yanayi ya dace, idan jikina yana bukata kuma ba tare da wuce gona da iri ba. Saboda haka muhimmancin shan ruwa ya fi batun sanyi ko ɗumi. Don ya kamata a sha shi don kashe sanya da mutum A irin wannan lokaci nafi shan ruwa na al'ada domin yana da sauƙi ko ga ciki. A yanzun duniya ana ta ci gaba. Kuma yana da matukar amfani mutane su yi kokari Mutane waɗanda ke zaune a ƙasashen China zaka ji mafi yawanci suna cewa ya kamata a riƙa shan ruwa mai ɗumi ko kuma ruwa mai ɗan zafi haka. Ba ma kamar idan mutum ya tashi. Ya Kamata da safe in ka tashi idan ka tashi daga bacci ɗan hanjinka sun gaji ba abin da ke shiga cikinsu har na tsawon-- har na tsawon awanni da dama. Domin shan wannan ruwa mai ɗumi yana hana kashi mai tauri, yana hana cunkushewar ciki sannan yana taimakawa narkewar abinci. To mutane suna ba da shawara cewa masu ilimi na maganin gargajiya na China suna cewa ya kamata mutane su riƙa amfani da ruwa mai ɗumi. To shiyasa ba koyaushe nake shan ruwa mai sanyi ba sai akan lokaci lokaci.

So nawa kake karɓar kira a aiki? To zan ce yana danganta dai da irin aikin da nake yi da ranar da ake ciki. Amma a matsakaici ina karɓa kira da dama a rana, wasu ranakun kaɗan wasu kuma da yawa. Kira a wurin aiki wani bangare ne na sadarwa kuma sadarwa ita ce ginshiƙin nasarar kowane aiki. Da farko a wurin aiki kira na iya zuwa ne saboda aiki kai tsaye. Wani na iya kiran ka don tambaya game da wani aiki, neman bayani ko tabbatar da wani abu. A irin wannan yanayi kira yana da mahimmanci domin yana rage kuskure, yana sa aiki ya tafi daidai kuma ya ƙara fahimta tsakanin ma'aikata. A wasu ranakun musamman idan aiki yayi yawa ina iya karɓar kira masu yawa. Wani lokaci fiye da kira goma a rana. Waɗannan kiran na iya zuwa daga abokan aiki, shugabanni ko abokan hulɗa da waje dake waje. A irin wannan lokaci waya tana zama kayan aiki na musamman domin kusan dukkan ayyuka suna gudana ne ta hanyar sadarwa. Sai dai kuma akwai ranakun da kira basu da yawa. A irin waɗannan ranakun ina iya karɓar kira kaɗan, watakila kira biyu ko uku kacal. Wannan na faruwa idan aikin ya fi karkata ga rubuce rubuce, karatu ko aiki da ke buƙatar natsuwa da mai da hankali a irin wannan yanayi. Ƙarancin kira yana taimakawa wajen samun cikakkiyar mayar da hankali. Haka kuma nau'in aikin mutum yana da tsada tana tasiri sosai wajen yawan kira. Ayyukan da suka shafi hulɗa da jama'a, kasuwanci ko kula da abokan ciniki sukan buƙaci karɓar kira da yawa. Amma ayyukan da suka shafi karkata ga fasaha ko bincike suka buƙaci kira kaɗan amma mai mahimmanci. A bangaren tsari ina ƙoƙarin daidaita karɓar kira da aiki. Ba duk kira bane ake ɗauka nan take musamman idan ana tsakiyar aiki na mai mahimmanci. Wani lokaci ina barin waya tayi shiru na ɗan lokaci sannan daga baya in kira, in kira daga baya. Wannan yana taimaka min wajen kauce wa rikicewa da yawan kasa aiki. Haka kuma ina ƙoƙarin rarrabe kira na aiki da na ƙashin kai. A wurin aiki ina fin mayar da hankali kan kiran da suka shafi aiki kai tsaye. Wannan yana taimaka min wajen kiyaye ƙwarewa da ladabi tare da tabbatar da cewa lokacina baya ɓacewa a kan abubuwan da basu da mahimmanci. A wasu lokuta kuma yawan kira na iya zama gajiya. Idan kira sun yi yawa sosai mutum na iya jin gajiya ta tunani. Saboda haka yana da mahimmanci mutum ya san yadda zai sarrafa lokaci, ya ɗauki hutu kaɗan ya kuma san wane kira ne yafi mahimmanci a ɗauka a lokacin. Duk da haka ina ganin kira a wurin aiki alamar amana ce. Idan mutane suna kiran ka yana nuna suna, suna ganin kana da mahimmanci, kana da bayani ko kana da rawar da kake takawa. Wannan yana ƙarawa mutum ƙwarin gwiwa tare da tunatar da shi alhakin da ke kansa. A bangaren koyon sana'a yawan karɓar kira yana taimakawa mutum wajen inganta sadarwa. Yana koya maka yadda zakayi magana ta aikace, yadda zaka saurara da kyau da yadda zaka ba da amsa cikin ladabi da fahimta. Waɗannan ƙwarewa suna da amfani ba wurin aiki kaɗai ba har ma a rayuwar yau da kullum. Wani lokaci da yawa, wani lokaci kaɗan amma ina dai amsa kira gaskiya. Amma a kowace hali ina ƙoƙarin karɓar su cikin tsari. Ba ina amsa kira ba bagatatan ko da yaushe. Tsari, kira wanda ke da ma'ana, kira wanda ke da amfani ga ma'aikata ko kuma aiki, cigaban aiki to wannan ina karɓar shi ta gaggawa. Amma kira wanda na tabbatar da cewa na ƙashin kai ne to gaskiya bana ɗauka shi. Mutane a yanzu wasu zaka ga ma'aikata ne amma basu da aiki sai karɓar waya. Wani ma anan yake soyayya, wani ma anan yake wani har wata hudɗa wadda bata shafi aiki ba. Wannan duk abubuwa ne waɗanda bai kamata ba. A matsayinka na wanda ke kula da aiki duk bai dace a ce kana irin waɗannan abubuwa ba gaskiya.

Eh, ina iya duba lambar QR. Lambar QR wani sabon abu ne ko kuma ice sabon fasaha da ya shigo a cikin wannan lokaci namu, wanda ba kowa kuma ke iya duba wannan lamba ta QR ba. Amma cikin iko na Allah da kuma fasaha da ya bani gaskiya, na kasance cikin mutane masu iya duba wannan lamba ta QR. Ita wannan lamba ta QR ya kamata a ce mutane kowa ya iya dubata, domin yau da kullum al'adu suna buƙatar wannan amfani da wannan lamba ta QR. Ba ina mamaki a ce mutane ba su iya amfani da lamba ta QR. Ita wannan lamba ta QR ya kamata a ce cikin ko da yaushe mutum ya iya dubata gaskiya. Shi yasa ni na kasance ina dubata. Eh, lallai ina duba lamba QR.